To! Ni abinda nake ganin yafi dacewa a gadarwa yara shine ilimi. Sabida ilimi idan aka barma yaro a matsayin gado ba zai taɓa ƙarewa ba. Sannan kuma za'a gadar masa da ilimi ta hanyar bashi tarbiyya da kuma sanya shi a makaranta da kuma bibiyan karatunda yake yi. Sannan kuma wanda ya fi cancanta da wa'innan aiki ɓangarori guda biyu ne, shine ɓangaren iyaye da kuma ɓangaren malamai. Sune zasu yi wannan aiki.

To, haƙiƙa ina ƙara kaina daga sauro ne ta hanyar saka wato net. Net na maganin sauro kenan. Sannan kuma haƙiƙa yana min amfani sossai wurin kare sauro sannan kuma mu kan shirta gida ta hanyar share bayi da kwatoci da duk wasu ciyayi da za su da zai zamto cewa misali, sun mana sanadiyar sauro.

To, waɗanda nake kallon comedy ɗin su, wato wasan barkwanci na intanet ya haɗa da Fahad da yaron ɗan Ibro. Amma gaskiya, Fahad ya fi bada dariya, shi kuma wancan yaron ɗan Ibro ya fi shaharar ni a wurin mutane.

Haƙiƙa mukan yi ƙoƙari mu gyara magudanun ruwa kafin zuwan damina, kafin zuwa ruwan sama. Hakan yakan magance mana ciwon sauro. Wannan shi ake kira riga-kafi. Bama kamuwa da ciwon sauro sabida matakin da muka ɗauka na tsaftache wurare. Sannan kuma haƙiƙa muna samun haɗin kan mutanen anguwa dangane da wa ennan abun da mukasa gaba na tsaftace muhalli.

Gaskiya inda nake fatan zuwa shine Saudi Arabia wato gabatar da aikin hajji. Zan je can ne domin in gudanar da ibada, sannan abin da ya hana ni zuwa hakika rashin kuɗi ne kawai da Allah be hoɗi mun ba.

Haƙiƙa mu kasuwannin da ke unguwarmu idan yama tayi, an fi samu cinikayya. Sunnan kuma mata ne da 'yan mata suke zuwa suke saida abubuwa kamar irin su abin da ya shafi tuwo, shinkafa da awara da sauransu.

Haƙiƙa, mun biki, eh mun, mun halarci bikin auro, aure kala kala na farko a Kano sannan mun haɗu da baƙi kala kala sannan kuma akwai abubuwan da ya zanto cewa misali idan muka tuna muna jin daɗi na ziyara da mukai.